Eh, ina sauraron rediyo kusan ko da wani lokaci. Ko wane lokaci ina sauraron rediyo musamman da, da sassafe, da sassafe na kan saurari rediyo a ƙwarai da gaske saboda ni ma abuci sauraron labarai ne, kwarai ina son jin labarai.

Ina tuƙin mota sosai. Inka je makarantar koyon tuƙin mota. Ina yi amman dai banda motan da nake hawa ko da yaushe irin haka. Wanda ina iya kai ma mota ko ina kakeso, kuma na iya sosai. Ina tura mutanen gidan mu muna zuwa yawo.